Eh ƙwarai ma kuwa. Ina shan magani kullum amma idan ban da lafiya. Sabida akwai nau'ukan maganin da ba a so ka na shan su ko da yaushe. Sabida zasu haddasa ma wani rashin lafiyar ta daban. Amma magani wanda ya zamto cewa wa wanda likita ya bada ƙa'ida to ana buƙatar kullum ka sha shi. Kada ka ɗaga ƙafa a gurin shan wannan magani. Saboda ɗaga ƙafa a kan shan shi zai iya ja ma matsala. Ya zamto cewa ba za ka iya samun abin da ake buƙata ka samu bana lafiya. Sabida haka inaga in mutum zai kiyaye ka'idojin shan magani, to hakika zai samu abin da ya dace na lafiya. Sannan kuma da yawan fim abin da ya shafi um, shawara na likitoci. Shawara na likitoci a kan shan magani hakika yana da matuƙar muhimmanci sosai sosai. Saboda haka a ɗinka ƙoƙari ana maida hankali gurin amsan shawarar likita. In ba haka ba kuma mutan zai iya yin nadama sosai sosai.